Gaskiya ko wace rana ina zuwa kasuwa tun daga Litinin zuwa ranar Lahadi ina zuwa kasuwa Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi. Ina zuwa kasuwa. Gaskiya babu ranar da ba na zuwa. Gaskiya ba ranar da ba na zuwa kasuwa haka. Kowani rana ina zuwa kasuwa.

Ina da takalmiya guda bakwai nake da shi. Takalma na guda bakwai. Akwai na zuwa gona, akwai na zuwa aiki, akwai na fita unguwa, akwai na zuwa ɗaurin aure. Sune takalma ina da takalma dai guda bakwai nake amfani dashi dai kan.

Eh gaskiya muna rubuta kashe kuɗin shago kan, saboda a san a sati nawa ake kashewa ko kuma a wata nawa ake kashewa yadda ake gane lissafin saboda kar kuɗi ya zo ya ɓata a wajen aiki a zo a ce, kuɗi na hannun wane kuɗi na hannun wane, amma idan ka rubuta kuɗi kaza an ɗauka an yi amfani da shi a waje kaza, kuɗi kaza in an yi lissafi za a ga ya bada daidai.

Gaskiya bana rera waƙa lokacin da nake wanka saboda babu kyau mu a addinin mu na musulunci. Bashida kyau in ka shiga wanka yadda ka shiga shiru ka fito shiru. Ba a so ma ka yi magana ma a cikin banɗaki ba. Nan tana ma har ka rera waƙa kana wanka gaskiya bana yi kwata-kwata.

Gaskiya kullum nake share ƙura saboda ne ba abokin ta'amali da ƙura bane ba. Bana ma son datti a kusa da ni. Ina goge ƙura da safe ko kawai idan na dawo naga ɗakin yayi ƙura ina gogewa gaskiya haka da goge ƙura da goge yanar gizo gizo kam bana buƙatan su. Ina share wa.

Gaskiya banda babban gida, ƙaramin gida ne dani gaskiya. Madaidai ci mai ɗaki biyu da falo da kicin da banɗaki ba babban gida nake amfani da shi ba. Sabida idan ina amfani da babban gida bazan iya riƙe shi ba sabida biyan kuɗin wuta, kuɗin ruwa da sauransu.

Gaskiya kullum ina kulle kofofin ƙofofi na kam, sabida yanayin tsaro. Kakka ba shi a buɗe a shigo ayi ma sata sabida a inda muke zaune, akwai ƴan ƙanana-ƙananan ɓarayi wanda zasu shiga ma gida su sace ma wayanka ne ko tv. Koga ko da yaushe kofofin ka a rufe suke. Gaskiya kam.

Eh gaskiya ina iya busa tsaki. Abin da nake amfani busa tsaki da shi ina amfani da tirai ko fai fai, da shi muke busa tsaki. Gaskiya ina iya busa tsaki kam sosai sosai idan muna amfani da ko rariya ko tirai ko fai fai. A matsayin amfani da shi da yake taya mutum ya busar da tsaki kam.

Gaskiya a gudun fanka, na fi son gudun fanka lamba biyar. Gaskiya na fi son lamba biyar a gudun fanka. Kaji fanka na fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil amma kuma akwai wani mukullin fankan da yake zuwa ga lamba biyar, ba shi ne mai gudun ba. Lamba ɗaya ne mai gudu. Duk da dai ina fi son lamba ɗaya da lamba biyar a gudun fanka.

Eh ina cire takalmi a gida kam, sabida bana yawo da takalmi a cikin gida, sabida mu bamu amfani da takalmi a cikin gida. Inka shigo a ƙofan shiga ɗaki, zaka tuba takalmin ka kashiga. Bana, ina tuɓe takalmi kam a ƙofar ɗaki.

A'a, ba na sa uniform a wajen aiki. Da kayan gida nake amfani da shi nake yin aiki, ba na sa uniform gaskiya kam. Amma kuma akwai wasu ma'aikatan da sai ka sa uniform tukuna, amma ni kam ba na sa uniform so kwata-kwata. Da kayan gida nake amfani gaskiya kam.

A'a gaskiya ina yin kuka idan ina yanka alabasa saboda wani zubin ma bana so a bani yanka alabasa ma kwata-kwata. Saboda idan kana yankawa za ka ga kanayin kuka hawaye na fitowa, gaskiya bashi da daɗin yankawa kan alabasanka kwata-kwata. Ina yin kuka kan yayin lokacin da nake yanka alabasa kam.

Eh ina kunna awarar ƙaran bature mana saboda ina amfani da shi saboda sauƙin abu ko kuma sauri akan abu. Faske ina amfani da shi kam. Ina kunnawa kan sosai sosai irin su rediyo, TV, da sauran su. Waya duka.

Gaskiya ina karɓan baƙo. Ko ta wa ne, na yi ne ko ba ka kira ni ba ko ka kira ni a waya ka ce mun kana zuwa, zaka iya zuwa gida ka same ni. Zan sauke zan dafa ma abinci kaci na baka ruwa kasha muyi hira mai daɗi sannan mu zauna mu rabu.

Gaskiya na fi son hawa matakala a kan lifta, saboda gun da nake ma babu ma lifta, munfi amfani da matakala. Kuma ma ni na ma fi son hawa matakala inda ƙafana na motsi, ba wai in tsaya cikin lifta ba kawai zumm ya hau da ni ko ya sauko da ni. Na fi son matakala, in hau in sauka, kaga nan ma wani ƙarin motsa jini ne kake yi.

Gaskiya ina cin tafarnuwa sosai sosai. Ina cin tafarnuwa da safa, da daddare saboda yana maganin sanyi, yana maganin mura. Zaka ji yana ƙara ma lafiya da kuzari kam. Ina shan tafarnuwa kam sosai sosai. Ina majin daɗinsa, ina taunawa, ina iya kuma haɗiyewa gaskiya kam kuma ina cin yajin ma tafarnuwa.

Eh ina amfani da matashin wuya. Kusan ma matashin wuya na mayakai guda huɗu. Ina jera guda biyu a kaina saboda ina jin daɗin kwanciyar na. Zakaji bacci harda minshari, harda gurti, gaskiya ina amfani dashi, matashin wuyana ma ya kai guda huɗu ma kam, dashi nake amfani dasu.

Gaskiya kullum sai na sa turare, indai na yi wanka sai na sa turare. Kullum ne na ke sa turare. Turare kuma abun so ne, yana da ƙanshi. Za ka ji idan ka shafa turaren ma da kake so ma, yana makwantar da hankali idan ka ji ƙanshinsa. Walla ina amfani da turare kan kullum.

Eh ina amfani da sauran net sosai sosai. Dan bacci ma da shi nake bacci saboda angwan da muke sauraye da ma su ɗaukan mutane. Nan da nan sauro zai cije ka kwana biyu za ka ji zazzaɓi ya shige ka. Gaskiya ina amfani da sauron gidan nan sa buɗa ko kama pessa maganin sauro ma wani zubin asara ne zakayi da pessa wa ba zai biya ma buƙata ba amma gidan sauron net in ka sa shi hakalin ka ƙwace, sai ka ma mance yaushe rabon ka da sayan maganin sauro ma.

Gaskiya ina son zama a kan kujera ne, kujera mai laushi, in zauna ko kuma wani zubin ko dan zan zauna a ƙasa kuma in tankushe ƙafana. Gaskiya nafi son dai zama dai a kan kujera dai akan ƙasa, in ɗaura ƙafa na ɗaya akan ɗaya ina buga sarautata shine zaman da na ke so.

Eh ina lulluɓa da bargo kam gaskiya sabida yanayin sanyi. Yanzu mu a wajen mu sanyi ake yi in ma ba ka lulluɓa ba ma ba za ka san lokacin da za ka ja malulluɓi ka lulluɓa ba. Amma lokacin zafi gaskiya ban cika san lulluɓi ba sabida zafi. Babu wuta ka ga dole za ka yi fifita ka na neman iska. Amma ka ga sanyi. Ina lulluɓuwa da sanyi amma lokacin zafi ba na lulluɓuwa kam.

Gaskiya ina shirya ayyukana a bisa lokaci. Ƙarfe takwas zuwa ƙarfe goma ina kasuwa, a ƙarfe goma zuwa sha biyu zanje makaranta. Ƙarfe sha biyu na dawo daga makaranta zan zauna da kasuwa zuwa ƙarfe gaskiya ina tsara ayyukana a bisa lokaci da ya same ni kam.

Gaskiya inda nake cin abinci na a wajen aiki shine cikin gun da nake zaune a nan nake cin abinci na. Ƙarfe ɗaya haka zan cewa kuwa zan ci abinci. Zan ɗan ci abincin awa ɗaya in dan huta a wurin aiki a ofishi na ne kaɗai. Ko da akwai abokin aikina zamu zo muci abincin tare kam.

Gaskiya ba ma taro, taro gaskiya kam a mako. Ni kan a waje na ba ma wannan taro a mako amma akwai waƴansu da suke yin taro a mako, waƴansu sau ɗaya a mako, waɗansu sau biyu a mako amma ni kan bana yin taro a mako kwata-kwata kam shine.

Eh gaskiya ina raba ayyukana wa waɗansu saboda idan aikin yazo yayi ma yawa dole zaka samu wanda zai tayaka aikin ko kuwa idan babu ka kusa kaɗan fita anguwa zaka kira a tayaka waƴansu ayyukan. Gaskiya ina ɗan raba ayukana gaskiya kam.

Gaskiya abun da nake ci a wajen aiki, idan na fita wajen aiki ina cin shinkafa da wake da miya ko kuma tuwon shinkafa, miyan egusi ko kuma inba a sa mesu ba ina cin gyaɗa. Su abincin da nake ci kenan a wajen aiki. Gaskiya ina cin abinci, ina cin shinkafa da wake, shinkafa, shinkafan, shinkafa, shinkafan tuwo da miyan egusi ko kuma gyaɗa.

Eh ina iya ɗaura ƙulli sosai ma saboda lokacin ba an fi amfani da ɗaurin ƙullin ba. Irin acema ka bada fulawan ɗari, sigan ɗari, magin ɗari, gyada na ɗari ko gwangwani gaskiya ina iya ɗaura ƙulli sosai sosai kam.

Mafi muhimmanci a kasuwa shine ka riƙe gaskiya da riƙon amana. Sannan da siya da siyarwa, duk wanda zai nemeka ya san kuɗin kasuwancin ɗaya ne ba ka ƙara ba. Iyakaci sai dai ya ce zai nemi ragi. Gaskiya, muhimmancin kasuwa shine gaskiya da riƙon amana.

Ina cin abinci da rana, wuraren ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu nake cin abincin rana. Nake tsayawa, nake ci idan naci na ƙoshi ko wani zubin da yamma kuma ina ɗan ƙara zagaye na biyu ko kuma kayan kwamalashi irin gyaɗa ko cin-cin ko wani abu makamanci da zai ƙara ɗime ciki da zan dawo gida.

Gaskiya ni ba ma ma'aboci rubuta rahoto bane ba kam. Gaskiya ni ban cika rubuta rahoto ba a rayuwa, amma akwai wanda suke yi nikan dai bana rubuta rahoto kwata-kwata. Shine kawai. Bana yin amfani da rahoto amma dai akwai wanda suke amfani dai da rahotansu.

Wallahi bana, ina shirye-shiryen sababbin ma kafofin yaɗa zumunta na ina, ina canjawa, ina manne sababbin labarai da sauransu gaskiya ina, ina yi sosai. Kam gaskiya ina yi kam sosai sosai.

Gidan abincin da na fi so, gidan abincin da babu hayaniya kwata-kwata shine na fi so. Wanda zan ci abinci. In ƙoshi hankali na a kwance. Ba wani tashin hankali, ba wani komai. A huɗu, eh ba wani komai a kai shine na fi so. Na fi son gidan seda da abinci ba mai surutu ba kam sosai.

Gaskiya abinda nake tunawa ina yaro wasan audio audio, walin yaro ya ci amala. Irin wannan wasan nake tunawa muyi da abokanai na ana guje guje ko ɓarawo da ɗan sanda, haka shi yafi mun daɗi kam.

Gaskiya a wajen mu babu lamba mai albarka. Dan bai isa in ce ma lamba mai albarka bane. Ko wace lamba ma tana da albarkarta. Kaga bazan ce ma ga lamba mai albarka ga lamba mara albarka ba. Shine, shine, shine kawai. Wallahi talayhi.

Eh ina shuka tsire-tsire mana a gida irin bishiyan mangoro, bishiyan cashew, bishiyan guava, bishiyan agwaluma, tumaturi, gaskiya ina yi, yana ɗan burge. Ina da ɗan ƙaramin lambu ma da na ke zuwa nake wannan tsince-tsincen a gida ina gyara ma. Wallahi yana da daɗi.

Gaskiya ina kallon taurari da daddare idan inna kwanta bacci in a waje zan kwanta. To ina kallon taurarin sosai sosai. Ina amfani da su sosai taurari. Ina ma tunani mai kyau ma da jin daɗi na ganin taurarin ma sosai sosai, taurari.

Gaskiya tufafin da nafi so jumper ne. Dogon kaya jumper yaji zubi, insa hula, insa takalmi, insa agogo, in fito tsab-tsab. Gaskiya a tufafin da nafi so nafi son jumper. Shine na al'adanmu kuma da shi na tashi nagani a nayi kuma naji ya burgeni ina sonsa.

Eh ina amfani da shi kunnen waya. Ina amfani da shi gaskiya, saboda wani lokacin ɗaga waya ko kuwa in kana tafiyan ƙafa duk ina amfani da shi. Ina jin daɗin amfani da shi. Ina amfani da shi gaskiya kam. Ina amfani da shi sosai.

Aaa a mako nake iya ada sau uku, ban ci kayin lissafin ƙiyasa kayayyaki na ba sai ƙarshen mako. Nake ƙarshen mako ko ƙarshen sati dai nake yin wannan abun. Amma wa'yansu kuma sunayi, wa'yansu basa. Ni dai gaskiya sai ƙarshen, sai ƙarshen mako nake ƙidaya.

Gaskiya ina kiyaye lafiya na. Du wata nake zuwa nake ɗaukan maganin zazzaɓi da maganin amai da gudawa. Kuma nake shiga gidan sauro nake magance kai na. Gaskiya ina kiyaye lafiya na sosai, dan ba abunda nafi so irin lafiya ta kam. Gaskiya kam na fi son lafiya ta fiye da komai.

Gaskiya abinda nake yi da yamma ina zuwa buga ƙwallo. In na buga ƙwallo zan koma gida in je in sallan magariba. Idan nai sallan magriba zan fito zan zo wajen abokanai na zamuyi hira sai zuwa ƙarfe goma nake komawa gida. Sannan kuma idan na koma ina ɗaukan wayana ina ɗanɗana wa wanda ban sallama ba in sallame su da sauransu. Abinda nake yin kam.

Eh wayana na cika ajiya sosai ma dan saboda da wayan nawa nake yin komai da komai. Nake amfani da ita nake cike cike da sauran su kuma ina jin daɗin ajiyewa a cikin wayana sosai sosai. Ina jin daɗin ajiye wayana, ajiya a cikin wayana saboda shine sirrina.

Gaskiya lokacin da na fi so a shekara shine lokacin da aka ce an zo ƙaramar sallah. An yi azumi, an zo za a yi bikin sallah haka. Wanda za ka ga an ɗinka sababbin kaya. An ci naman kaji, an ci nama, an yi dafe-dafe. Gaskiya shine na fi so za mu je sallahn idi mu dawo.